Yau good. Wannan tambaya ce mai muhimmanci. To ni dai na kan tofar da yawu a ga abun a cikin kwata ko a cikin ƙasa ko kuma wani waje dai wanda ba zan cutar da mutane ba. Duba da cewa aa tofar da yawu yakan kama mutane ne lokaci bayan lokaci musamman lokacin da mutum ya tashi daga bacci ko kuma lokacin da mutum yana abu da ya ji babu daɗi ko ya sa mai ƙyama to zai iya yana buƙatar tufar da yawu ko lokacin mura. To duba da wannan akwai lokuta akwai guraren tofar da yawu mabanbanta sun haɗa da aa sun haɗa da wannan kwata da kuma cikin ƙasa. To duba da addinin musulunci kuma ya zo da tsari akan wannan ya zo da tsari kala kala wanda yake koyar da mutane yadda za su tofar da yawunsu a hanyoyi mabanbanta. An nuna maka guraren da ba'a so ka kalla domin tofar da yawu da kuma guraren da ake buƙatan ka tofar da yawunka. Ba an ƙyamaci ka tofar da yawu a gabas ko yamma amma kuma zaka iya tofa yawunka ƙas cikin kwata ko wani waje makamancin haka. Wannan ke nan a takaice.

Eh nakan fita aiki. A lokacin da ya dace, duba da ni ga ni ga gurin aikina, to nakan je aiki akan kari. Bana makara a gurin aiki, sai dai in baza ni ba. To wurin da nake aiki a kusa ne gidan mu yake kuma tafiya kaɗan zanyi naje gurin. Haka yasa bana makara a gurin aiki. Nakan yi ƙoƙari na fita da wurwuri. Lokutan aiki kuma sun haɗa daga ƙarfe tara ne zuwa ƙarfe biyar na yamma. Wasu lokuta mukan ƙara lokacin aiki, wasu lokuta mukan rage. Mukan ƙara ko kuma mukan rage. Duba da lokacin tashi dai ƙarfe biyar ne, to wasu ranaku mukan iya ƙara lokutan har mukai ƙarfe biyar da rabi, biyar da ashirin, biyar da minti goma. To mukan ɗan ƙara lokuta wasu lokutan, haka yasa wasu lokutan muke rage lokaci. Idan muka rage lokaci aka haɗa da wannan ƙarin da muka je tashi, ragin da mukai. To hakan zuwa da makarantar ma wani lokutan mukan zo takwas da rabi, watarin ma ƙarfe tara, watan mukan ba taran ba, ya dan ganta da yadda rana kun aiki suka kama.